Yadda ake sasanta rikici a ƙasashen Hausa, daban yake da yadda ake sasanta rikici a ƙasashen Turawa. Mu dai Hausawa idan ana so a sasanta rikici to sai an nemi mai gaskiya, sai an nemi marar gaskiya. Mai gaskiya a ba shi gaskiya, marar gaskiya kuma a ba shi rashin gaskiye shi. Idan mutum ji ba zai haƙuri ba domin yana da gaskiya. Dan ko kaga lallai an ci haƙƙin shi tunda dai ba a sasanta shi ba aka nuna aka ba shi gaskiye shi. Shi yasa ita gaskiya dole ka ba mutum gaskiye shi a wannan lokacin da ake sasanta su domin a samu fuskantar juna. Idan ka zo ka iske mutum biyu suna rigima, in kana so ka sasanta su, to abu ne mai sauƙi. Me yasa na ce abu ne mai sauƙi? Za ka fara binciken me ya faru. Idan ka gano abin da ya faru amma dukansu kowanne cikinsu sai ka ba su dama sun yi bayanin abin da ya faru. Domin ka gane cewa menene asalin abin da ya faru. Tunda idan ka ba mutum ɗaya dama, ba ka ba wancan dama ba, to ka ga abin da zai biyo baya munafurci ne. Tunda mutane kowa kan shi yake so. To bayan ka gane cewa ga abin da ya faru, sai ka tabbatar cewa eh lallai mai gaskiya ka ba shi gaskiye shi, shi kuma wanda bai da gaskiya ka ba shi rashin gaskiya. Sannan ka taushi zuciyarsu ka ba su haƙuri. Su Hausawa mafiyincinsu musulmai ne. Dan haka a wurin sasancensu ya fi komai sauƙi. Za ka iya jawo hadisi, za ka jawo aya, za ka yauka lamai masu kyau ka taushe mutum. Sai daga cikin ikona Allah ka sasanta su. To haka ake sasanta rikici a cikin al'ummar mu. To shi dai rikici abu ne mara kyau, abu ne wanda bai da amfani. Abu ne wanda yake taso da tarzoma. Sai ya kawo matsaloli kala kala wanda zai hargitsa al'umma. A rasa zaman lafiya, a rasa jin daɗi. Ko mai gaba ɗaya ya rushe. Al'amara da su rikici. A rasa yadda za a yi, a yi ta kuka. Karshe ma a rasa dukiyoyi, a rasa rai, a rasa zumunci. Kai komai rikici yana kawowa. Shi yasa rikici bai da kyau a cikin al'umma. Bai da amfani a cikin al'umma. Rikici matsala ne ba ƙarami ba. Kuma rikici kala kala ne. Akwai rikici babba, akwai rikici ƙarami, akwai rikici tsaka-tsakiya. Rikici babba mafiyawancin wannan an fita Allah ƙashi da gwamnati. Hatta shima rikici matsakaici gwamnati ne ke sasanta shi. Kamar hukumar 'yan sanda da hukumar jami'an na faran kaya da hukumar Civil Defense su ke sasanta irin waɗannan manyan rikici. Amma ƙananan rikici kuwa su waɗannan mafi yawanci waɗanda ke sasanta su al'umma ne na cikin gari. Kaman akwai masu unguwanni, akwai limamai, akwai magaddai, da dai sauransu. To haka al'amuransu ke. To ka ga abu ne wannan mai sauƙin kai. Ko ba. Kunajin Hausa daga bakin Bahaushe ɗan Katsina cikin birnin Katsina. To wannan shi ne sasanta rikici.

Eh, lallai ina sayayya kayayyaki a yanar gizo. Ina sayayyan kaya sosai da sosai a yanar gizo. Ina amfani da Jumia, ina amfani da Amazon, ina amfani da Temu, da ina amfani da su ina siyayya a yanar gizo. Me yasa kuka tambaye ni ina sayayya a yanar gizo? Ko ko za ku ba ni kyaututtukan kayayyaki ne? Don ina buƙatar kaya na fure waɗanda kyauta ne. Ba sai na biya kuɗi ba.

Eh, ina raba wurin da nake a ranar gizo. Amma ku wa ke rubuta muku irin wa'innan kalmomi?

Eh, ina raba abinci na da mutane saboda mutane kala kala ne. Ni ma daban nake da wasu mutane. Wasu suna son cin abinci da wuri, ni kuma ƙila bana son cin abinci da wuri. To don haka dole mu raba cin abinci. Sannan ni sau biyu nake cin abinci a rana.

Ina ajiye, ina ajiye kuɗi ta hanyoyi da dama. Ta asusun banki, ta kuɗi na yanar gizo. Sannan ina aje kuɗi a gida, ina aje kuɗi a gona, ina aje kuɗi a cikin daji, ina aje kuɗi guri kebaɓɓe. Ko ina, ina aje kuɗi inda dai mutane ba su gani ba.